Yes. Yaya kake daidaita aikin ka da rayuwan ka? Daidaita rayuwa na da aiki na shine abu ma mai sauƙi a guna, na farko lokacin aiki a je aiki, lokacin hutu kuma a huta, lokacin da ba aiki kuma a huta, lokacin kuma da akwai aiki a yi aiki. A ganina wannan be shi ne daidaita aiki da rayuwan ka. Kar aiki ya shiga cikin rayuwan ka kar kuma rayuwan ka ya shiga cikin aikin ka. Kowanne a bashi lokacin shi. A ganina haka ya mun.

Shagon da na fi zuwa shine shagon aikina. Na fi zuwa shagon aiki. Oh shagon aikin printing shine aikina kuma shi na fi zuwa gaskiya. Shine shagon da na fi zuwa, shagon aikine. Shi na fi zuwa kuma shi kullum nake zuwa shine shagon aikina. Shini ke zuwa kodayaushe shagon aiki. Shagon da nike yin aiki shine shagon da na fi zuwa. Ba shagon da na fi zuwa fiye da shagona, shagon da nake yin aiki shi kaɗai ne na fi zuwa shagon da nake yin aiki. Saboda ni bana ƙura aiki, ina zuwa aiki ne koyaushe safe da dare, rana, to gaskiya. Shagon aikina shine shagon da na fi zuwa sai kuma shagon da ake sayar da abin da ya danganci kayan aikina. Wani abu da bai shafi kayan aikina ba gaskiya bana zuwa shagon sosai amma shagon da ake sayar da kayan aikina na fi zuwa.